Kana iya rera waƙa? A'a, gaskiya ni bana iya rera waƙa. La'akari da waƙa ba ta dace da yanayin addinina ba da kuma tsarin tarbiyyar yarena ba. Shi yasa gaskiya bana, bana rera waƙa. Ko kaɗan ma, ko kusa, ko kaɗan.

La. Astagfurullah, astagfurullah. Kunbi Kirat Latkar, "Kana fison miya mai zafi ko sanyi?" Gaskiya wannan mai tambayar da akwai tangarɗa a cikinta. "Kafi son miya mai zafi ko sanyi?" Dangane dani gaskiya nafi son miya mai baina-baina. Domin miya mai zafi tana sa-- tana iya sa mutum ya gudawa. Sannan ita kuma miya mai sanyi tana iya nannaɗe hanjin cikin mutum. To, dan haka miya mai baina-baina ita ba zafi ba, ita ba kuma sanyi ba. Sai kaga ka cita, ah, ka, ka cin abincinka da ita, ciki lafiya baka lafiya.